Kwarai ma ina tafiya kasuwanci kullum, kana tafiya kasuwanci ƙwarai ma kuwa ina tafiya kasuwanci. Kullum da safe idan na fito gida sai in tafi kasuwa inda nake siya da siyarwa na hatsi. Idan na ci riba in siyar, idan na faɗi kuma wani lokacin na kai barin shi zuwa washe gari. Na gode. Lokacin da na ci riba sai in je in saida shi. Na gode.

A ƙwarai, ni na fi son zama a birni ai. Saboda ai zaman ƙauye nan ai ban gane da shi ba. Saboda zaman birni ya fi daɗi ai a birni. Amma in ka zauna a ƙauye ai akwai wahala sosai. Kuma abin da zai nuna maka cewa zaman birni ya fi ƙauye shine akwai waɗansu darajoji da za ka iya samu. Za ka haɗu da manyan mutane wanda idan kana ƙauye ba za ka haɗu da waɗannan mutanen ba. Ba za ka taɓa haɗuwa da waɗannan mutanen ba in ba wai Allah ya so ka, ya nufe ka da wai ka haɗu da su ba. Amma a birni ai za ka ga cewa rabuwa zai saka ka haɗu da su. Saboda a birni akwai makarantu, akwai makarantun boko na zamani, akwai na Arabi, sannan kuma akwai mutane daban daban. Kuma akwai fahimta daban daban wanda za ka haɗu da su sosai wanda in a ƙauye ne ba za ka taɓa haɗuwa da irin waɗannan abubuwan ba. Sannan kuma zaka cewa akwai wutar lantarki wanda ko a kauye babu wannan wutar lantarki dinnan. So a birni za ka ga cewa akwai kasuwanci daban daban, wanda a ƙauye kuma babu wannan kasuwancin nan. Sannan kuma idan ka dawo dangane da cewa a zama na ɗarɗar, azaman, zaman cikin birni zakaga akwai hanyoyi. Akwai ruwa akwai lantarki akwai abubuwa na nishadi sosai wanda kuma akwai kwanciyar hankali sosai ma so ni dai abin da nake gani shine ni na fi sha'awan zama a birni dan in zauna a ƙauye. Ba wai cewa na raina ƙauye ba. A'a, ni dai a nawa ganin shine na fi sha'awan in zauna a birni ba a ƙauye ba. So idan na duba cewa, idan na duba zaman ƙauye kuma, shi ma zaman ƙauyen ba wai ba shi da kyau bane ga wayanda suke so su zauna ƙauye. So shi kuma zaman kauye zakaga cewa zaman kauye ya ta, allaqa ne da noma da kiwo da kuma irin wasannin gargajiya dinnan na al aada kuma ba wai cewa na raina su bane. A'a, su ma dole ne in kawo su saboda in kwatanta su da zaman cikin birni. Yanzu zama a cikin ƙauye za ka ga idan mutum ya tashi da safe zai tafi gona. Idan ya je yi noma, kafin ya tafi gona ma za a ɗan tsaya a karkara, a gaggaisa, a yi abubuwan da ya kamata a yi sannan kuma sai a tafi a ɗunguma zuwa cikin gona. Idan aka je gona sai a yi noma. Bayan anyi noma zuwa waansu awoyi zuwa kamar awa ukku koh hudu koh biyar sannan adawo gida da yamma idan aka huta zuwa dare sai kowa ya tafi majalisa. Bayan majalisa sai kuma kowa ya tafi wurin kwanciyarsa na bacci. Yanzu idan ka kwatanta shi zamannan da kuma zaman birni zakaga cewa kawai sai dai fa ku tafi gona. Kawai sai dai fa ku tafi gona ko ku tafi kiwo sannan idan kun dawo, ku dawo majalisa ku zauna, ku huta, ku yi tayi da mutane wani lokacin ma. Wani lokacin kuma ku zauna dai ku yi ta hira har lokacin bacci ya yi sannan kowa ya tafi bacci. Babu maganan zancen wai a tafi makaranta na gaba da sakandare a ƙauye. Daga firamare ne sai sakandare. Babu makarantu na gaba da sakandare a ƙauye. Amma idan ka dawo, idan na dawo cikin birni ka ga akwai makaranta na gaba da sakandare shine yunifasiti. Sannan kuma akwai polytechnic sannan kuma akwai College of Health Education. Ka ga waɗannan su ne zai sa ni in yi sha'awan zama a cikin birni fiye da zama a cikin ƙauye. Ni dai gaskiya ni dai rayina na fi sha'awan zauna a cikin birni. Gaskiya bana sha'awan in zauna a ƙauye. Duddadai cewa zama a cikin ƙauye ba wai laifi bane amma ai zaɓi aka bayar. So ni ina gani cewa in zauna acikin birni, ni yafi mun. Ka ga akwai wutar lantarki zan dinga ganin duk abun da duniya take ciki, zan dinga kallon labarai, zan dinga ganin abubuwa dai na daban daban. So ni dai a nan gurin.

Ƙwarai ma kuwa ina da manufa na wata-wata. A'a, idan mutum bashi da manufa na wata-wata, ai zakaga cewa, eh, rayuwar nasa ma ai bashi da lissafi ma a rayuwa kenan. So na farko de zan fara jero manufa-manufa di --manufa na na wata-wata. Na farko dai a manufa na, na wata-wata shine in san cewa na tara kuɗi na daga farkon wata zuwa ƙarshen wata, in tara adadin kuɗi kaza. Kama alal misali, inyi misali da cewa idan ina aiki ko kuma idan ina kasuwanci, idan tunda ni kasuwanci nake so ina tunanin cewa zan dinga tara dubu a ƙalla kuɗin Najeriya ɗinmu, in dinga ajiye wa wanda bai, bai shafi kuɗin da nake kashewa a gida ba. Bayan na ware kuɗin da nake kashewa, kuɗin mota ne, kuɗin cin abinci, kuɗin iyali, sai in ware cewa ina so in dinga ajiye dubu ɗari duk kowane wata, duk kowane wata ina so in dinga ajiye dubu ɗari. So wannan kaga na farko kenan. Sabida haka kuma dole ne in cimma buri na akan wannan manufan cewa ina so in dinga ajiye kuɗi na dubu ɗari a kowane wata. A wannan ajiyu nake nan wanda zan dinga amfani dashi. Sannan kuma idan na duba cewa ina da iyali kamar inada ƴa da take zuwa makaranta, kaga ita ma dole in dinga yi mata manufa na wata-wata wanda zan dinga ajiye kuɗi da za'a dinga biya mata kuɗin makaranta bayan wata uku. Sabida haka tun da kasuwanci nake, idan bana ajiye wannan kuɗin nan na wata-wata, kaga idan aka zo wata na uku, kaga dole sai dai in dinga tafiya neman aron kuɗi wanda kuma bana so in dinga wannan neman aron kuɗin nan. A dangane ta ita, ƴa kenan ko ɗa da yake zuwa makaranta. Sannan na uku shine idan tunda ni, tunda idan mutum yana zaune cikin gidan haya, al-- a ƙaddara cewa mutum yana zaune cikin gidan haya, bashi da gidansa, kaga dole shima sai yana da wannan manufa na wata-wata. Sai yana ajiye kuɗi wanda zai dinga biyan kuɗin wuta and kuɗin gida nasa. Alal misali yanzu da ya zamanto a unguwar da muke zama yanzu, shi kuɗin gida zai kama kusan dubu ɗari biyu da arba'in, dubu ɗari uku, haka. Sabida haka idan ba, idan dubu ɗari biyu ne da hamsin ko da arba'in, kaga dole sai kana ajiye dubu ishirin ishirin kowane wata. Shine zaka cimma muradi. Shine zan iya cimma muradi na na cewa naga na tara wannan dubu ɗari biyu da arba'in koda hamsin a cikin wata shabiyu tunda kowane wata zan dinga ajiye dubu ishirin ishirin. Na huɗu kuma shine, ah, manufa na, na wata-wata shine in dinga tabbata cewa ina biyan kuɗin wuta. Sabida idan bana biyan kuɗin wutar lantarki, kaga idan aka zo duk watan dana aka zo aka ce in bada kuɗin wuta, na ƙasa ba da kuɗin wuta, kaga yanke mun wuta za'ayi. Kuma kaga ni tunda cikin birni nake, kaga ai bazan so cewa ina zaune a cikin duhu ba. Sannan na biyar shine zakaga cewa ai a cikin gari, a cikin birni muna da ruwa wanda duk dade ma gwamnati dai ba samar mana da take ruwa ba. Mu muke yin borehole, muke pumping ɗin ruwa zuwa cikin tanki. Kaga wannan ma sai ina ajiye kuɗin mai sabida ba koda yaushe muke samun kuɗin wutar lantarki ba. Sabida haka sai kana, sai ina ajiye ɗan dubu ɗaya, ɗan ɗari biyu, biyu haka. Alal misali a kowane wata, dole ya zamanto inada wani ɗan dubu biyar na ruwa wanda zan dinga siyan mai na fetir ina zuba cikin janareto. Kaga da zan dinga tashin janareto ɗinnan yana mun pumping ɗin ruwa cikin tanki. Kaga manufa na wata-wata shima yazo. Sannan kuma na shida, kaga tunda inada abin hawa ina zuwa wurin sana'a na, ai dole sai ina da manufa na wata-wata akan wannan shi mashin ɗin da nake hawa. Kaga sai ina tara mashi kuɗi duk wata-wata ina ajiye wa alal misali a ƙalla dubu biyar, biyar wanda zai dinga isa na ina siyan, ah, fetir cikin abin hawa na ina zuwa gurin sana'a na. So idan nace inci gaba da magana akan manufa na wata-wata, zakuga cewa manufa na wata-wata yana abu ne mai faɗi. So wannan na ɗan gutsuro ne.

Ƙwarai makuwa, ina jira a layi a, a lokacin da wani ya ce in tsaya shi a wani guri wanda kuma ya zamanto layi ne. Ai dole in jira shi a yi. To shi sa ma zan iya jiran shi a layi ba don yin wani abu wanda bai dace ba, sai dai don mu yi tattauna da mutane, da aboki, da abokanan arziki ko kuma da budurwa ko kuma dai bazan ma kawo budurwa a wannan sashin ba sai dai na ce da abokanan arziki. Eh nakan jira a layi saboda mu tattuna a dangane da abubuwan da ya shafi rayuwa da kuma abubuwan da zai sa mu ci gaba a wanda ya danganci zamantakewa na yau da kullum. A shi sa nake jira a layi in sha Allahu. So wani lokacin kuma za ka ga jira a layi, jira a layi yakan kawo matsaloli. Shi jira a layi wani lokacin za ka ga cewa kamar mu da ya zamanto al'adan Hausawa ne wanda ba mu san mata su dinga fitowa a layi ba. Amma sa ka ga cewa ni namiji na fito layi na zo ina jiran wani ko muna jira muna hira da mutane. Za ka ga matan aure su ma sun fito, su ma sun fito su waƴansu za ka ga cewa ma ba su da ƙungiya sun futo. Za ka ga kun haɗa ido ita ba ta ɗauke ba kuma tana matan aure. Ka ga waƴannan abubuwan bai ba al'adan Hausawa ba ne. Amma to da yake ya-- za ka ga cewa zamani ne kawo da hakan. Za ka ga yanzu ko kunyar mutane ma basa ji. Saboda haka ina jira a layi amma ba don cewa wai a yi abin da bai kamata ba, sai dai don ma hasali ma don yin abin da ya dace. Shi sa ma nake jira a layi don tattaunawa da abokanan arziki da kuma abin da ya shafi zamantakewa na yau da kullum. Wani lokacin kuma mukan jira a layi don mu sa appointment ɗin da za mu je ko za a yi karatu da mu irin karatun addini, za a ba da alƙawari ko kuma za a tsaya a jira ɗaurin aure na abokanan arziki, na ƙannai, yayyu. Wani lokacin ma za ka ga dai cewa har da ma iyaye idan za su yi aure za a ba da aibi. To, a wannan lokacin nan za mu je mu jira a layi. Muna jiran isowar mutane su zo kafin mu ɗingumma zuwa inda aka yi alƙawarin za a je a haɗu. Saboda haka jira a layi ina yi. Ba zan, ba zan, ba zan ce ba na yi ba. Ina yi. Daddadi ma cewa bai abu ne da bai kamata a ce mutum ya ɗau jira a layi a, a ɗabi'arsa ba. Saboda ai kana da, kana da mata, kana da yara, kana da family a cikin gida. Ai sai ka je ku ci gaba da hira tare a cikin gida ba tare da ka zo kana ɓata lokacin ka a layi. Kanayin kana ganin abinda bai kamata ka gani ba kana ɗaukan alhakin da bai kamata ka ɗauka ba. Wanda kuma wannan alhakin nan idan ba ka zauna a layi ba, ba za ka iya ɗaukansa ba. Amma sanadiyar cewa ka je ka zauna a layi, ai dole ka dinga ɗaukan wannan alhakin. Kuma za ka ga cewa wani lokacin jira a layin nan ba alkhairi ba ne. Za ka ga cewa idan ana faɗa ma to kai da kake a layi za a iya sakaka da-- za'a iya sakaka a ciki. Sannan kuma idan ana neman marasa gaskiya za a iya cewa ai wane ne yake yawan zama a layin nan da yake jira ku je ku tambaye shi ko kuma muna tuhun, tuhumarsa. Muna tuhumarsa da cewa ya yi ba daidai ba. To duk wannan mai ya janyo saboda ai ana jira ne a layi. So nakan jira a layi amma ba ɗabi'a ne mai kyau ba. Saboda haka sai in bada shawara cewa idan duk wanda ya ji ni zama a layi bai kamata ba, ba na ɗabi'ane na mutane na ƙwarai ba. So sai a ɗan gyara.